Me nake saya daga kasuwa? Abubuwan da nake saya daga kasuwa suna da yawa. Kamar ina sayan abinci, abin sha sannan ina sayan kayan shafe-shafe haka kuma abin da ya shafi sutura ta sakawa a jiki tufafi kenan da kuma takalmi. Wani lokaci kuma har da abin da ya shafi ƙwai da nama.

Mene ne abin sha da na fi so? To abin sha da na fi so shine kayan marmari da aka haɗa shi na gargajiya wanda aka haɗa da ayaba, abarba, lemo, kankana, lemon tsami, gwanda da sauran dai ababen da aka haɗa daga kayan marmari.

Yaya dangantaka ta da makwabta take? Dangantakata da makwabta tana da dangantaka ce mai kyau saboda muna fahimtar juna kuma muna girmama juna. Saboda duk abin da ya shafi makwabcai shi ma ya shafe ka. To 'ya'yansu, dukiyoyinsu da sauran duk ababen da suke mallaka muna mu'amala domin ganin cewa an taimaki juna.

Waɗanne kafofin watsa labarai nake amfani da su? Ina amfani da kafofin watsa labarai na intanet, sannan ina amfani da jaridu da mujallu, har kuma gidajen rediyo na gida, Najeriya da kuma na ƙasashen waje kamar irinsu BBC, VOA, CNN, Aljazeera da da ire-irensu.

Wane aikin gida nake yi kullum? Aikin da nake yi akwai share share, in share gida, in wanke kwanukan da na ci abinci a ciki, sannan ina dafa abinci, sannan ina kula da yara, sannan kuma ina kula da tsaftace muhallina. Ina kula da ruwan shana, sannan ina dafa abinci, sannan kuma ina kula da dabbobin gidana.

Menene kayan ci ci da na fi so? Kayan ci ci da na fi so shine wanda akeyi da fulawa, haka kuma wanda akeyi da shinkafa. Akwai wanda akeyi da rogo, da kuma wanda akeyi da alkama duka ina son su. Amma dukansu na fison wanda aka yi da fulawa haɗe da baking powder tare da mai sannan kuma da sikari dan kaɗan.

Sau nawa nake rubuta rahoto? Ina rubuta rahoto sau bakwai, saboda kowace rana da yamma idan aka tashi aiki daga ofis ina rubuta rahoto. Sannan ina rubuta rahoto ƙarshen mako, ina rubuta rahoto na wata-wata, ina rubuta rahoto na shekara-shekara. So! Kusan ko da yaushe ina rubuta rahoto na abin da ya shafi aikina.

Wanne app nake amfani da shi don saƙonni, shine WhatsApp. Dalilin da yasa nake amfani da WhatsApp na kamfanin Meta shine yana da sauƙi na rubuta, na tura saƙo da kuma karɓan saƙo. Sannan ana amfani da shi wurin kira ta waya, a kira, a gaisa. Sannan ana amfani da shi na wurin kira na bidiyo wanda ake ce ma bidiyo call.

Nawa bokiti muke da su a gida? Ina da bokiti aƙalla kala shida a gida. Ɗaya wanda nake ajiye ruwa mai tsabta wanda nake sha, ɗaya na yara ne, ɗaya wanda na ajiye shi a banɗaki na wanda nake amfani da shi, ɗaya kuma wanda nake yin wanki da wanke wanke a cikin gida na.

Kana iya yi, eh ina iya yi saboda mun taso tun muna yara. Akwai gulabe kuma akwai ruwa a cikin garinmu. So tun muna yara muna zuwa muna yin iyo. Ko da ruwa ya cika ko kuma ruwa wanda baya gudu ko a cikin tafki ko a rafi, duka ina iya yin iyo.

Wane irin mai nake amfani da shi? Ina amfani da man gyada. Kasancewa shi mai ne namu na gargajiya a kasar Hausa. Saboda muna noma gyaɗa. Gyaɗa idan aka soya ta kuma tana komawa ƙuli ƙuli tare da mai wanda yake da shi ake amfani ana dafa abinci kuma ana soya kayayyakin abinci.

Ina son zama a birni fiye da ƙauye. Dalili kuwa shine kaga birni ko da yaushe za ka haɗu da sababbin mutane. Sannan akwai ababen more rayuwa, sannan akwai wayewa, sannan akwai kuɗi, sannan babu ƙauyanci a cikin birni.

Yaya nake magana da abokin ciniki? Ina magana da abokin ciniki cikin ladabi, girmamawa da kuma tausayawa ta mutuntaka a matsayin ɗan adam. Ko da yaushe idan muka yi ciniki, nakan tambaye shi nawa zaka sayar da mun ranka shidaɗi, shi kuma zai bani amsa zan sayar da maka kaza, to ni kuma na sayi kaza. To gaskiya akwai girmamawa da ladabi tare da ni da abokin ciniki.

Ina iya duba lambar QR? Eh, ina iya duba lambar QR. Ta duk inda na gan shi, na ababen hawa ne, na kayan abinci ne, na magani ne ko na abun da ya shafi electronics ne, duka ina amfani da lambar QR kuma ina dubawa kasancewa ina da QR scanner kusan guda uku a cikin kan wayata.

Ina packaging tufafi, eh! Ina packaging tufafi. Ina da akwati wanda nake packaging tufafina, haka kuma ina amfani da durowa, sannan ina amfani da jaka. Tufafina da na iyalina da na yarana gaba ɗaya, dukan saka su wuri ɗaya in yi packaging nasu.

Eh, ina iya dafa abinci. Ina iya dafa abinci. Wannan namu na gargajiya kama daga doya, ɗan wake, dambu, shinkafa da wake, tuwon masara, tuwon dawa, tuwon shinkafa, taliya, macaroni da noodles indomie duka ina iya dafa su.

Ina kunna tsaron batiri? Eh, ina kunna tsaron batiri saboda kada batirina ya zo ya janye caji ko kuma ba, ba baya jimawa idan ake mashi caji. So ina amfani da tsaro sosai nakan kunna shi. Ina amfani da app wayanda suke taimaka man domin tsaron batirina ya yi, ya yi yawancin rai, wato ma'ana ya tsaya da kyau ba tare da ya yi saurin lalacewa ba.

Mene ne abin da nake tunawa daga yaro? Ina tunawa lokacin da muna yara a cikin anguwar mu, lokacin da ba a zuwa makaranta, mukan fito mu buga ƙwallon ƙafa tare da ƴan uwa da abokane da maƙwabta. To wannan yanayin yana bani sha'awa kasancewar manya suna ganin mu suna kallon abin da muke yi amma ba ta rasu yi mana faɗa ba saboda wasa ne wanda za a riƙa tunawa da shi ko da bayan an girma.

Wane irin takalma na fi so? Takalmin da na fi so shine wannan ruffaffen takalmi wanda ake ce ma "Kuba shoes" da turanci. To shi takalmi ruffaffe amfanin shi ko ka je wuri lokacin sanyi ko lokacin zafi ko kuma idan akwai ruwan sama to zaka iya takawa ka tafi duk inda kake so ba tare da wata matsala ba. To na fi son takalma ruffaffe.

Wayata tana daidaita haske da kanta? Eh, wayata tana daidaita haske da kanta, wato ma'ana auto. Idan na shiga cikin rana, ta ƙara. Idan na shiga cikin duhu saboda lafiyan ido na, sai hasken ya ragu. So ko cikin rana ko cikin duhu ko da dare ko da yamma ko da hantsi, tana daidaita kanta inda ya kamata.

Ina shan ruwan ƴaƴan itace, eh, Kasancewa ta mutum mara lafiya wanda yake da hawan jini. Ina shan ƴaƴan itace kamar su mangwaro, ina shan ayaba, ina shan abin da ya shafi kurna, ina shan aful. Sannan ina shan ayaba, haka kuma ina shan lemo, ina shan kuma lemun tsami.

Yaya nake son zama? Eh ina son zama a ƙasa mafi yawancin lokuta musamman idan ina aiki a ofis saboda kasancewar ofis wuri ne wanda mutane suke shigowa tare da kuma sauran abokanai aiki. Su na kan zauna ƙasa saboda in samu daidaito.

Yaya nake kawowa gidan ku? Eh to, a yan da nake kawowa gida, naka a hanya biyu ce. Nakan hau ababen hawa, mashin ko mota, wani lokaci kuma ina tafiya da ƙafa. Saboda in samu in motsa jikina, kasancewar motsa jiki da atisai yana da amfani sosai ga lafiyar ɗan adam.

Yaya muke kula da gashinmu? Ina kula da gashina ta hanyar yin aski kowane sati. Kasancewar idan gashina ya girma yana min ƙaiƙayi a ka, so na kan yi aski kowane sati saboda kula da tsafta da kuma lafiyar jikina.

Ina kwana a ciki? Eh ina kwana a ciki kusan kowane lokaci. Ko lokacin zafi, ko damina, ko lokacin sanyi. Na fi son in kwanta a ciki. Kasancewar manyan birane da muke dasu a Najeriya akwai sauro. Sai idan ka kwanta a waje sauro zai cije ka. Kuma sauro shi yake kawo maleriya To domin kula da lafiya da kuma tsaftar jikinka dole a kwana a ciki.

Ina duba kalanda kullum? Eh ina duba kalanda kullum. Kasancewa ta ta ma'aikacin gwamnati wanda yake tsari da albashi na wata wata. So kowace rana idan na fito aiki nakan duba kalanda in san cewa yau wace rana ce sannan wane aiki ya kamata a yi sannan a ina aka tsaya kuma a ina aka kwana. So ina duba kalanda kullum akan wayata da kuma wadda take a takarda.

Wane launi nake so? Na fi son launi na tsanwa wato kore. Kasancewa shi launi ne na tufafi na masu imani ƴan Aljanna a ranar lahira. To kasancewa ta musulmi mai imani to ina son wannan launin. Kuma ko a banki ka ga launin kore ka san cewa a shiga kenan. Duk inda ka ga ja ka san akwai damuwa. To shiyasa na fi son launi na kore.

Wane launin jakar mu ta kuɗi ta ke? Launin jaka ta ta kuɗi baƙa ce. Kasancewa baƙar jaka tana da kyau don wurin ɓoye abubuwa saboda fara za ta iya bayyana abun da ka ɗauko ba tare da cewa kai ka sani ba. Shi yasa nake amfani da baƙan jaka kowane lokaci.

Wani lokaci na rana na fi so, na fi son lokacin hantsi, lokacin da rana ba ta da zafi kuma babu sanyin safiya. So irin wannan yanayi ina son shi sosai kuma lokacin ake karya kumallo sannan lokacin aiki bai fara zafi ba, ta yanda za a yi aiki cikin natsuwa da kuma hankali.

Yaya nake jurewa zafi? A'a, ni kam bana jurewa zafi. Idan ina jin zafi, idan ina gida ne nakan tashi in yi wanka in watsa ruwa ga jikina. Idan kuma cikin dare ne akwai fanka, zan kunna idan akwai wuta. Idan ba wuta kuma ina da fanka wadda ake cajinta sai in kunna ta ga jikina har safiya yawaye.

Yaya nake zubar da shara? To da farko to idan na share ɗakina ko kuma ofis, mun tanadi wani wuri wanda ake zubar da shara. Kusan kowace rana ake zubawa. Idan yayi yawa sai amfani da wuta a ƙone shi saboda kare muhalli daga cututtuka da dama waɗanda ake iya samunsu ta hanyar shara.

Me na ke yi don ƙara aiki? Ina amfani da dokoki waɗanda suka tsara aikin, don ganin cewa na ƙara aiki kuma ina futuwa cikan lokaci. Kuma ana bin aiki da tsari kamar yanda aka tsara shi kuma aka daidaita shi. Sannan akwai fahimtar juna tsakanina da ƴan uwa a bokanan aikina ta yanda aikin zai tafi yan da ake son shi.

Ina fison zama a kujera ko tabarma, so mafiyawancin lokuta gaskiya na fison in zauna a kan kujera. Kasancewata ta ma'aikaci kuma ina zauna a ofis in yi aiki tun daga safe har zuwa maraice. Su a kan kujera nake aiki saboda rubutu ne da kuma kwamfuta, aikin da ake yi ta intanet wato ma'ana daga na'ura mai aiki da ƙwaƙwalwa.

Ina riƙe lema lokacin ruwa? Eh, ina riƙe lema lokacin ruwa. Amma idan ruwan ya kasance ba mai ƙarfi ba kuma babu iska a cikinsa. Idan ruwan mara, mara nauyi ne baya da yawa, so nakan riƙe lema. Na fi son in riƙa shi domin in ji sauƙin al'amurrana daga gida zuwa ofis.

Wane yanayin ɗaki nafi so? Ina son ɗakin da baya da kaya sosai. Akwai wadatacciyar katifa da filo sannan gefe ɗaya ga firjin na ruwan sanyi sannan kuma ga durowa ta ajiye kayayyaki. Hakazalika ga ɗan teburi ƙarami wanda ake ajiye takardu.

Yaushe nake fara aiki kullum? Ina fara aiki kullum ƙarfe takwas na safe a gogon Nijeriya. Nakan yi aiki na tsawan sa'o'i zuwa ƙarfe huɗu in tashi. Kuma aiki muna yi cikin natsuwa da tsari kamar yadda aka tsara shi kasancewa shi aiki ne na gwamnatin tarayyar Nijeriya.

Ina iya ɗaure ƙulli? Eh ina iya ɗaure ƙulli. Tun ina yaro nakan tafi haki a cikin gonakin mu ko in yi ice sai in sa igiya in ɗaure ƙullin da nazo da shi daga gida. Haka kuma idan muka noma gero, ko dawa, ko wake ko gyaɗa ina iya ɗaure ƙulli.

Yaushe nake zuwa kasuwa? Ina zuwa kasuwa da maraice lokacin da rana ta yi sanyi kuma ina zuwa a karshen mako, ranar Asabar ko ranar Lahadi ta yadda ba zai takurama aikina na gwamnati da nake yi ba, kasancewa aikin yana farawa daga ranar Litinin zuwa ranar Juma'a.

Yaya nake ajiye kuɗi? Ina ajiye kuɗi ta hanya biyu. Nakan ajiye kuɗi a gida idan takardu ne baya da yawa. Hanya ta biyu kuma ina zuwa banki in ajiye kuɗi. Kasancewa ajiye kuɗi a banki ita ce hanya mafi tsabta domin guje wa ɓarayi ko kuma ƴan damfara ko kuma kashe kuɗi babu sa ka'ida ba.

Eh To ina karɓa kira mafi yawancin lokuta fiye da sau shida ko bakwai a wurin aikina, kasancewa aikin aiki ne wanda yake buƙatar taimako na gaggawa da kuma kulawa ta musamman ga abin da ya shafi mutane waɗanda suka samu raunuka ko kuma hatsari a kan hanya.